Wani lokacin ina mikewa, wani lokacin bana iya mikewa kawai sai da in tashin ci gaba da harkokina kawai. Ba sai na wani wani lokacin ma sai in manta zan mike jiki. So bana mike jikina kullum gaskiya. Ko wane safe idan na wa na farka daga bacci wani lokacin ma fim kawai in fita harkar wani mikewa in tafi kayana.

Eh, ina hura wuta da itace a gidan babanmu wuta muke da itace muke hura wuta. Amma ina dawo cikin gari sai mu amfani da gas amma ko da wannan hutun da aka bada kuma gidan baba na da itace muke dafa abinci da itace muke komai da komai.

Ina lullubewa da bargo ma sosai. Don yanzu akwai sanyi so ina lullubawa da bargo. Inda baka lulluba da bargo gaskiya sanyi yakan dame mutum da asassu ba. Sai kaji sanyi yayi yawa. So eh ina lullubawa da bargo kullum kusan kullum duk lokacin da zanyi barci sai dai inda rana ne.

Eh gaskiya ina son dafa ƙwai. Wani lokacin ba ka da wannan na soyawa sai ka dafa. Na fi son ina dafa spaghetti, zan dafa ƙwai in sa a ciki, zan ci da shi ba sai ka wani soya ba. Kuma dafaffen ƙwai ka san dai kai ne ɗaya kake cin complete ƙwai guda ɗaya ɗin ka gani amma soyayye sai ka ci sai ka raba.

Nikan bada kyauta kowanne lokaci. Wani lokacin kayan sawa, wani lokacin abinci, wani lokaci duk abinda nike da shi da na san ba na amfani dashi kuma nakan bada kyautan shi gaskiya. Ko da abinci ne, ko da kayan sawa, ko da takalmi ne, ko da meye ne ma nikan ba da kyauta.